Hakikane ba na sanya tabarau saboda ai sanya tabarau mutum ne mai ciwon ido yake iya sanyata amma wani lokacin ina iya sawa saboda idan ana iska ko ƙura saboda idan ba tabarau din zai iya affecting na lafiyan ka watan ma ana ido kenan to karka shi yasa ba kowane lokaci bane.

Ai sosai kuwa ina son ɗaukan hotuna wallahi ni ma abocin ɗaukan hoto ne sosai kuwa. Saboda ayi ɗaukan hoto yana, ana iya ajiye shi saboda tarihi sannan kuma da tunabaya. Abin da duk in ka yi, in ka ɗauko hoton sa, wani lokacin inka zo kana dubawa, za ka ga malam akwai daɗi in kana ganin mutanen da ka sani gaba na.

Wayan da nake amfani da shi ne yanzu a hannuna, gaskiya Pop Nine ne. Saboda Pop Nine ɗin yana da ram da ƙwaƙwalwa mai kyau wanda zai maka sharp browsing. But amma suna da matsala guda ɗaya, wanda wannan matsalar shine wurin minimizing. In kana aikin kan minimizing to idan ka dawo gaskiya baya koma maka yadda kake sai dai ya dawo baya. Wallahi tallahi to ban san me matsalar ba gaskiya. Indai da hali yakamata ace mun ɗan samu ɗan solution da zamu ɗan dinga In anyi minimizing yanzu haka wayan gaskiya ni han na iya gaji da rikici ma. Saboda wurin minimizing na wani lokaci da aka samu yana aiki mai amfani amma to idan nai minimizing na fita ko idan zan duba wani saƙo amma sai kaga ya damu baya. To ban san me yasa ba Allah ban san me yasa ba. Gaskiya wayan yana da kyau amma fa gaskiya basu inganta shi ta wannan gefen ba. Amma yakamata a ce idan kana aiki in kai minimizing ka dawo baya, wayan gaskiya yana da ƙwaƙwalwa, yana da kome da kome sai dai kawai matsalar shi matsalar minimizing nan ne. Gaskiya da a so samu ne da za a samu solution na wannan minimizing ɗin da zan cigaba da amfani da shi. Ko da yake dai ma ance bai kamata ka ringa tsayawa da abu guda ɗaya. Amma in dai da hali a sake samu chanza a ƙara kawai tun da akwai wanda suka fishi komai da komai da ram ɗin da komai. Dan na ga wani waya ma a hannun abokina gaskiya ko in cai ƙanina da ya saya gaskiya tana da ƙwaƙwalwa mai kyau wanda son kowane ƙin wanda ya rasa. Wallahi tallahi wayan ya mun kyau. Ka gani inda so samune kuma wannan wayan bashi da matsalar minimizing. Inda an so samu nan yakamata ce mutum ya samu irin wannan wayan to zai ringa ayyukanshi da al'amuranshi cikin sauƙi da kwanciyar hankali ba tare da wani matsala ko ya samu damuwa ba. Wannan shine gaskiyar magana. Sannan kuma Pop Nine ɗin nan akwai wani Pop Ten ma da na gani to shi ma bashi da matsalar minimizing amma sai dai kusan ƙwaƙwalwarsu ɗaya ne da Pop Nine ɗin. Ka gani yakamata ce idan mutum zai samu dama da hali wannan wayan ne wayar riƙewa gaskiya ko irin su iPhone nan ko su Samsung gaskiya yana da kyau. Wannan shi ne gaskiyar magana.

Wato ainihin ni rana da yafi mun kyau a mako, gaskiya ranar Litinin ne, ni a wajena saboda may sa na ce ranar Litinin. Ranar Litinin wato rana ce wanda aka haife annabi Muhammad SAW wanda a kullum.

Sosai ma kuwa, wato bacci da ranan ni kan inayi sosai sosai. Abunda nafi so na enjoy a rayuwa na kenan. Saboda bacci da rana wani lokaci yana maganin cuta gaskiya. Saboda yawan tara bacci mugun son damuwa ne. Wallahi mugun damuwa ne yawan tara bacci. To hakika in nayi bacci da rana ina samu relief gaskiya.

Haƙiƙa ni ina tsarkake gidan mu gaskiya kusan sau uku a rana ko huɗu ma. Abinda yasa nace ah sau uku ko sau huɗu saboda kun san dama tsafta shi asali a addinin musulunci tsafta abu ne mai kyau wanda zama a datti yana iya janyo cuta da wasu damuwa.

Durun'uwa, ay wajan da nake son ziyarta gaskiya suna nan da yawa. Ina son ziyarci USA. Ina son in ziyarci Saudi Arabia saboda Saudi Arabia ƙasa ce mai tsarki wadda aka haife fi yayyen halitta Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam wanda duk wani ɗan adam yana so ya je ga wurin domin ya ziyarci Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Wato haƙiƙa ne fim ɗin da na fi son kallo shine Indiyan fim. Saboda Indian fim malam fim ne wanda yake da kyau, wanda ina son inringa ganin ana faɗace-faɗace a cikin fim gaskiya. Shiyasa nake son kallon Indiyan fim. Wanda wallahi kallon Indiyan fim yana ƙara mun nishaɗi da walwala. Ko a ina ne nake ina son inringa kallon Indiyan fim gaskiyar magana kenan. Indiyan fim Hausa fim amma kuma ka ga bambancin shi da Hausa fim da yake ne a Najeriya. Domin bambancin shi da Hausa fim, gaskiya Hausa fim har yanzu suna da ƙarancin kayayyakin aiki. Wallahi saboda zaka samu kyamararsu yana dishi-dishi ko wane ma'ana. Amma Indiyan fim in za ka yi kallo malam, za ka yi kallo ne kileya ba komai ba ruwanka da damuwa. Ga shi ma yanzu mun samu cansis wanda har yanzu ana iya fassara mana da Hausa a sa mana domin mu ringa kallo. To Indiyan fim gaskiya ne yana mun daɗi. Daman da Indiyan fim ne da kuma Amerikan fim. Ko kuma yanzu amma yanzu kaga ansake ƙaro wani fim wai sunanshi Najeriyan fim wanda muke kallo. Shi ma gaskiya suna ɗan ƙoƙari gaskiya. Kyamararsu yana da kyau. Don wanda suke yi musu abun nan gaskiya ba yan' nan ba ne. Ko ba gaskiya ba yan' nan bane. Directors ɗin da sauransu. To gaskiya Indiyan fim ni ina son kallon shi har ba. A saman in gani ana duke-duke wannan ya dake wannan wannan ya tsakalo nan. Kai this thing gave me joy oh wallahi sosai ko yana ba ni daɗi. Shiyasa Indian fim gaskiya ina son kallon shi. Wallahi ina son kallon Indian fim sosai sosai. Indian fim kam abune abin kallo. Suna da kyamara, suna da kayayyakin aiki. Wanda wani lokaci zaka samu idan an dake mutum bus. Duk har da wani kuma to sai na wani yin rawa. Na ce kai wa'innan wani irin basira ne haka suke yi irin wannan. Gaskiya Allah ya ba su. Inda shirin fim ne. Wallahi tallahi suna daban ne a ƙasan nan. Suna mugun ƙoƙari sosai sosai. Ai da ce nima don samu dama malam. Wallahi dan shiga shirin Indian fim to sai dai banda kuɗi ne. Allah ba kuɗi da dilla dan gagara yankan biza. Kawai in haura nima in je kallon in je duk yadda za'ayi in samu nima. Ko zakai nan shigen shigen fita in shigen fita. In nemi wanda zan bi hannunshi nima wallahi a samu wa fara koya mun. Saboda gaskiya ni suna burge ni. A ce yau ina ma a ce ni ne ganin na fito a actor. Habba du Allah malam wallahi dan ji farin ciki ne da nishaɗi sosai sosai a rayuwa na. Wanda ban taɓa samun nishaɗin irin wannan ba. Amma sai dai kai akwai abun da in na tuna a zuciya na nan. Shi kaɗai ne in na tuna nake samun walwala da farin ciki da nishaɗi da jin daɗi da komai da komai a rayuwa nan. Ba komai ba ne idan na tuna Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanda shine an yi duniya domin sa kuma aka yi lahira domin sa. Wanda duk wani ɗan adam mumini dole sai ya samu albarkar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam kafin nan ya yi komai a rayuwarsa. Wanda duk wanda ya ce wallahi baya neman albarkar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam wanda Allah ya turo masa da Alqur'ani to wallahi tallahi yana cikin wahala yana tare da damuwa da masifa kuwa a rayuwarsa sosai kuwa. Mutumin da Allah ya halicce sa shine fa wanda fa da Allah ya ji a jikinsa zai halitta. Sai ya ɗanke wani haske daga jikinsa ya ce Kun Abdi Muhammadan. Ya ce kasance bawa na Muhammadu. To a cikin wannan hasken ne shi ne aka Allah ya saki fasa hasken gida uku. Aka halicci mala'iku, aka halicci duniya kuma baki ɗaya. Aka halicci sauransu to. Amma shi sheɗan wato sheɗan shi an halicce sa da wuta ne gaskiya. Wanda shi ne aka salli sa aƙa ce mai gadin gidan aljanna ne. To shi ma ya yi ɗa girgire ne. Abun da ya sa ka ga Allah ya yi masa irin wannan abun kenan. Saboda ya, ya fara girman kai. A ƙasan da aka halicce shi aka halicci mala'ika Jibrilu kuma da Tab'u. Shi ne lokacin da ba su san komai mala'ika Jibrilu ne Allah ya umarce sai shi. Yana riga fada musu ɗaɗagar kowane kayayyakin da ake aiki da su a ƙasan nan. Yana na wannan shi ne cokali, wannan shi ne wuta, wannan shi ne ƙaza. Shi ne da suka gama a yawo bangije ji to masa mubayi a. Shi ne sheɗan yace ina shi wallahi ba dai yi mubaya a ba. Ya za a yi wanda aka halicce shi da taɓo laka wannan shi aka halicce shi da wuta yanzu kuma a zo a ce wai ya masa mubaya. To gaskiya shi wallahi tallahi ba zai yi ba. Na ce to ka ji ba irin wannan ba wannan ai ɗi girgire ne. Ya nuna cewa girman kai ba abu mai kyau ba ne. Kallon Indian fim malam akwai darasi da yawa cikin ta da wanda kowa ya kamata a ce yana kallo wallahi tallahi na.

Inda nake cin abinci a wurin aiki, ina fita gaskiya ina iya zuwa hotel ne ko restaurant na ci abinci na. Saboda abincin hotel is more perfect yana da kyau sosai sosai. Bare wace ina ma'aikaci, infita kuma in je ina cin abinci a kan titi ba ayi bayi ba saboda mutunci ne. Sannan kuma abincin kan titi wani lokaci da ka samu masu sayarwan suna barin shi da wiska ko ƙura ko dust. Idan ya huro ya zo shiga jiki to ka ga babe wannan zai iya affecting health na mutum. To amma ka gani hotel da ka ko restaurant wurin na ƙillatacce, tsaftataccen wuri, wuri mai kyau wanda duk abincin su ko ina kaji kaji abincin su yana rufe. Wani kamar suna iya sa shi a glass. To gaskiya ne abincin hotel ne shi nafi so kuma shi nafi jihar ga Allah. Saboda wurin gaskiya na da tsaftatacce ne, wuri mai kyau ne. Amma wani lokacin ina iya cin na kan titin amma a wurin da na samu yana da tsafta, wurin da na samu yana da kyau. To harkar Allah ina iya cin abinci a wurin. Amma bari in je ina ci abinci a wurin da naga ƙura na ga binba zai iya affecting health na wa amma ka gani restaurant yana ƙillace yana kulle, za a ɗebo maka a zuwa a ajiye maka. Kuma aka maka list ace ka duba abin da kake so da aka nuna, in ka nuna aje a ɗebo aka maka, aka maka ruwan da zaka wanke hannu, aka maka ruwan da zaka sha. Amma ka ga abincin kan titi ba a irin wannan. Sai dai ko garau garau na ɗebo maka. Nana kake so ɗari biyu na ɗari biyar a ɗebo maka ruwa ginginging aka maka. Ba ruwan wanke hannu babu, babu, babu abun yayi ba. Shiyasani gaskiya na tsani abincin hotel.

Haba, waye zai so zaman ƙauye? Ai wallahi, ni nafi son zaman birni. Zaman birni har ga Allah ne ya fi mun. Za ka ga mutane ka yi mu'amala da kowa da kowa cikin kwanciyan hankali, ka ga building masu kyau, kayan alatu masu ƙayatarwa. Amma idan ka ce za ka zauna a ƙauye, ai na ka ya same ka. Can anjima a ce "kai tashi mu tafi gona". Aa kai tashi mu je wurin dandali. Ah kai tashi mu je kaza." Amma kana nan a birni malam, kana cikin babban building mai kyau, ga AC da sauransu, Kana kwance cikin salama, ba ruwan ka da damuwan komai wallahi. Amma a ƙauyen nan, ai wallahi mutum ya ringa wahala kenan. Amma ka ga in ka samu birnin nan gaba dusha, gaba duru. Ai wallahi ka gama ai haba do Allah. Za ka yi baccinka, hidimanka komai na ka cikin kwanciyar hankali. Ba ka da damu komai. Za ka shiga mota ka kwana a AC. Amma wannan ƙauyen fa wallahi in ka je babu mashin, babu mota. Za ka samu in zasu fito gari ma sai dai su hau jaki ko su hau doki. Haka za su bi. Idan tafiyar yanzu, idan irin wannan ƙauye, idan mutum ba shi da lafiya ya ze yi? Kuma if is an emergency issue Allah ya ze yi? Kaga za'a lallaɓo kenan kafin wani kafin ya fito ma a fito dashi ma aikun ga ya mutu. To gaskiya har ga Allah zaman, ah, birni har ga Allah ya fi. Yana da advantage sosai sai dai kuma yana da disadvantage. Da ma ance anything that have advantage must have disadvantage. Duk abin da ke da advantage, za ka samu yana da disadvantage. Advantage na zaman birni shine irin wannan abun da na lissafo a baya. Nace kaman mutum ba shi da lafiya Mutum ba shi da lafiya kafin a fito da shi ze iya rasa rayuwar shi a kan hanya. To kun ga advantage din shi. Disadvantage din shi kuma sai dai ɓarayi sunfi yawa a birni da masu ƙwace gaskiyar magana kenan sunfi yawa. Amma ka ga ƙauye shi advantage na shi. Za ka yi komai naka cikin kwanciyar hankali da walwala kaman gefen hidiman sace-sace kenan da masu ƙwace. A ƙauye gaskiya ba a cika samun su ba. Sai dai a birni. To shi advantage na ƙauye kenan. Disadvantage na shi kuma shine rashin asibitoci da ba a inganta su da sauransu. Wanda kafin mutum ba shi da lafiya, kafin aka fito da shi gari, gaskiya ya samu damuwa ko ya jikkata. Amma in dai a birni ne ka gani wai minti biyu uku an shiga da mutum asibiti one time ne saboda mota ne ma zaka samu. Amma ka ga a ƙauye babu. Kuma masu ƙwace gaskiya sunfi yawa. A birni kamar yadda nayi bayani. Kana tafiya ba' da kai, kana tafiya kana pressing phone naka. Wani zai zo ya fisge ya gudu. Wani kuma zai fito maka nema baro-baro ya ce ka ba ni wayan ka in ba ka bani ba, zan kashe ka. To kaga duk wannan abun bai kamata ba. Gaskiya har ga Allah a birni zama ya fi kyau cikin kwanciyar hankali da nishaɗi da walwala da sauransu dai. Gaskiya advantage na shi ya da yawa.

Kuɗin wutar lantarki a wata kamar mu a eriyam mu, muna biya duk wata muna biyan dubu shida ne. Amma a dubu shida nan gaskiya mun muka hakanma yaimana yawa saboda wani lokaci wallahi basa kamana wutar wannan kamar yadda ran mai ke so. To wuta ne zan a kama kashi. Da dai fi awa biyu ba, awa uku sai a ce an ɗauke masu sana'a, abokan masu yin sana'a da rana kuma dole sai da wutar lantarkin nan. To idan na'an ka kawo shi a wat awa biyu ne, awa uku, ya mutum zai iya amfana ko ya gani wani abu kuma a watan nan anzo suna ce maka dole suka ba da kuɗi. Alhalin wutan nan ba a kama kashi yadda take so, yadda za ka amfana, haka babu. Wani lokaci ba idan suka bushe iska masu wutar lantarkin sai suka yi mana sati ɗaya wallahi ba su kawo mana ba, ba musamman yinsa ba. Wadanda su ce mana ya ɓace musamman ma lokacin damina da ke pol nan mu gaskiya pol ɗin itace ne. To idan aka zo ana yin iska sai iska ya bige pol. To kaga irin wannan ya kamata ce an inganta shi, an sabanta shi, an manna irin na zubin nan wanda to coming iska coming don su yi duya dai. A haka akwai iska da zai iya da shi akwai iska bari ya iya da shi ba kamar na zubin nan. Amma kun ga zubin pol ɗin itacen nan wai wallahi iska zan zo sai woga biyu. Haka ranan ma wani mai keke na Feb yazo wucewa kawai yazo ya tura mana pol nan guda biyu. To ka je ka jera wannan da ce pol ɗin zubi ne tayi namu to mota ma ai sai ya riƙe balantana ya tura kafin ya tura balantana a daidaita sau. To gaskiya mun muka suna buƙatan changing gyaran wutar lantarki aream mu. Yanzu haka maka shai su kawo mana tunda suka awo suka ɗauke da dare aka share zun ba su kawo ba. Irin wannan hidiman masu nefanan kan wallahi talla sai a hankali. Gaba ɗaya hidimansu a yaye ne sai Allah musu. To muna nan muna ta bama kuɗi kuma in yayi bamun bana bawa musu lattin biyan kuɗi suna zuwa ci ba a bamu kuɗi mu ke ciyar yawan wasu. Amma kuma wai bai kamata ce suna yi mana irin wannan sakai ko halacci ba ai wallahi bai kamata ba sam sam sam sam. To wutar lantarki dai kam muna amfani da shi sosai mu a ɗaki mu gaskiya.

Kai! Abincin gargajiyan da na fi so gaskiya shine tuwon shinkafa, miyar kuɓewa ɗanya ko kuma miyar leɓe. Gaskiya ina son ta sosai. Kaga tuwon shinkafa miyan kuɓewa ɗanyan nan, fatu Allah malam wallahi tallahi in ka ci shi, hmm daka ji kana. Musamman ma ka samu wanda ta iya miya aka sa nama, daka ji kana ci ne na. Amma irin local tuwon nan, idan mutum bai samu, ya samu, bai wanda bata iya girki ba, sai a samu damuwa sosai kuwa. Amma in ka samu wanda ta iya girki miyan kuɓewan wannan, zaka ji daɗin ta sosai sosai ba, da wasa, ba da wasa ba wallahi tallahi. Amma miyan kuɓewa ɗanya ba malam duniya, dun-dun-duniya ne sosai kuwa.